Eh gaskiya ni, ban cika san ɗaukar hotuna ba. Dan ko a cikin wayata in ka duba duka hotunana basu da yawa. Ba wa'an su hotuna nake yi ba sosai wanda ace ko da yaushe ko biki ko suna ko sallah, ace wai yana ɗaukar hotuna in ajiye su da yawa cikin wayata. Ko in je wurin mai Photographer. Ya danga, ya ɗauke ni in biya shi kuɗi ya tura mun. To a gaskiya ni, ba haka nike ba. Dan hotuna, hotunana wanda suke cikin wayata ba wani yawa gare su ba sosai. A ƙalla ba za su wuce ƙalla ƙwara goma ba ko ƙwara ashirin. Sakamakon wa'an su za kaga suna da hotuna sun kai dubu biyu, dubu uku ko dubu huɗu. To ya danganta da yanayin su. Wani kuma za kaga yana da ƙwara ɗari, ƙwara ɗari biyu, ƙwara ɗari uku. Shima ya danganta da yanayin son hotunan da yake yi. To amma ni gaskiya duka hotunan da ke cikin wayata ba wa'an su hotuna bane ba. Waɗanda za a ce suna da yawa. A ƙalla waɗanda suke cikin wayata ba su wuce ƙwara goma ba zuwa ashirin. Hotunana duka baƙi ɗaya. Hotunana kuma wanda ke gare ni wanda na bana cikin waya ba. Wannan physical hoto na wanda ake yi da kyamara. To shi duka bai wuce shi ma guda uku ba ko huɗu. Da wanda muke makaranta, wanda muka ɗauka tun a 2017 lokacin muna jiniya. Kusan mu, mu biyar ne, mu biyar ne ko mu shida? Mu shida ne, mu kaje mu kayi hoton 2017. Da ni da Umar Ahmad wai Umar Tanimu da Aliyu Umar da Muhammadu Rabi'u da Ahmad Hassan da Mai lauyan Anas Suleiman. Mu huɗu ne muka je muka yi shi. Sai kuma wanda nake dashi na wanda nake da shi na yarinta. Kuma inaga guda ɗaya ne ma. Guda ɗaya ne gare ni wanda shi a ƙalla ba a kasara ba. Ana iya jin ance kalar 2017 nan to eight in ya kai. To lokacin aka dauke su. Sai kuma akwai wanda shi kuma, wanda naje aka taba gurzamin a wurin mai hoto. Karamin password ne na makaranta lokacin zan shiga primary 2009. To shine naje na bada wurin mai hoto ya gurzamin shi ya maida mun shi babba. To shine na cikon ukun. Sai kuma na huɗu, ina tunanin ma guda uku ne. Guda ukun ne ke da kwai. Babu wani wanda bai wuce guda uku ba. Duka hotunan baƙi ɗayan su basu wuce guda uku ba. Guda uku ne nake tunani. Sai kuma na cikin waya, na cikin wayata duka biyu, duka hoto nawa ne. Bawani na hotuna bane ba da yawa. Hotuna bane ba da yawa na cikin wayata. Daga daga hotunan daga na makaranta ma ina tunanin lokacin da mu kayi matriculation sai wanne sai na wanne nake tunani. Sai kuma wanda za'a dan dauka selfie haka, ko ranar Juma'a ko ranar da ba ta Juma'a ba. Sai, eh wanne nake tunani. Sai ina tunanin ma su kaɗai ne. Daga makaranta lokacin da mu ka yi matriculation ina ga 2024 ne. 2024 ne lokacin da muna aji ɗaya a Hassan Usman Katsina Polytechnic. Lokacin muna aji ɗaya ne muka yi matric. To lokacin ne na dauke su. Na dauki hotunan, na ajje su.

A zahirin gaskiya, na fi son AC ko na fi son fanka. Na fi son fanka bisa ga AC. Saboda shi AC, za ka ji ana ciwa, yana cutarwa. In ka saba shan AC, za ka ga ma'aikatan gwamnati in suka saba shan AC, in suka zo kasuwa sayayya haka, saboda gasan saba ofis AC, gida AC, mota AC to duk lokacin da suka zo ko na daurin aure ko suka zo sayayya kasuwa, za ka ga suna shan wahala. Da sun haito cikin rana, sai ji kuma ana hura masu wuta ko ka ga suna zuha. Na ɗaya kenan. Sai na biyu, in ka, kana shan AC, za ka ga jikinka yana mutuwa. Ko ya sanya ma sanyi, za ka ga masu magani in suna talla, za ka ga suna cewa sanyin ƙashi, sanyin mene ne, sanyi AC. Saboda AC yana cutarwa gaskiya. Abin da na fahimta kenan, a ra-- a abin rana na rayuwa, a mu'amala ta rayuwa, na fuskanci yana da illar. Sakamakon shi, sanya abin ga fanka. Fanka, ita nomal, nomal ce. Sanyin ta bai cutarwa ko wani ace yayi ya. Sakamakon shi AC, kana ma iya kunna wani wanda bai saba ba, ya zo ya je ko ka rage ko yanzu yana son ma ya bar wurin da wuri. To shi sanyin fanka kuma, duk yadda za ka yi fanka daga lamba ɗaya, lamba biyu, lamba uku, lamba huɗu har zuwa lamba biyar, ba zai cutar da wani ba. Wanda zai zo, ban da ba kai ba kuma kai ma kanka ba zai cutar da kai ba. Kuma ba zai cutar da kai ba yadda zai sama ko sanyin wani sanyi wata cuta ko wani abin ga, ba zai sanya wa ba. Sakamakon AC, idan mutum aka ce ya bar ofis, ya zo ya tafi wanuri, wanda inda ta kama dole sai ya, sai ya hito cikin rana. To za ka ga mutum yana shan wahala sosai, yana shan wahala sosai ba kama fanka ba. Ita fanka ma akwai dayashe bane ba za ka dinga abin ganta. Za ka dinga kunna ta ko a ina. Amma shi AC, in dai ka saba shan shi, to in dai inda za ka je, kai ka kunna shi. Kuma da inda za ka je babu shi, za ka sha wahala sosai mataka. Matukar ba ka kunna shi ba, za ka sha wahala. Ba kaɗan ba. To amma in kana amfani da fanka, lafiya lau za ka, za ka sha'anar rayuwar ka. Ba tare da wata cuta ba ko cutarwa ko wani abu wanda zai cutar da lafiya ka. Lafiya lau za ka ci gaba da mu'amala ka. Amma shi AC, zai zo ya sama ma wasu cutuka wanda ka gama ba ka gane ra'nitin kan sa ba. In ba Allah ya taimake ka ba, ka je ka samu maganin Hausa ka sha wanda zai, zai kashe ma ciwon baci ɗaya. Dan shi maganin turawa bai, sai dai ya kwantar da shi. Ba zai kashe shi ba ciwon a'a bana. Sai dai in dai ka yi dabara ka fara shan maganin turawa. In ka sha shi, ka sha shi sosai. In ka sha shi, ka sha shi sosai, ko ciwon ya kwanta. Sai ka je ka samu maganin Hausa mai kyau. Wanda ka samu shaida a kan shi. Ko a cikin mutane wa ansa sun taɓa amfani da shi ya masu aiki lafiyar lau ba tare da wata matsala ba. Yai ka je ka same shi ka saya. To shine za ka ga ciwon ya zo ya mutu baci ɗaya. To amma in dai ka ce za ka je ka samu na turawa ka sha shi kaɗai, to ba zai, ciwon ba zai taɓa zai dinga laka wani bayan wani lokaci ya dinga tasowa. Shi ma wani Hausan in ka ce shi kaɗai za ka sha, za ka zo kai ta sha nema haka kuma yana ƙaruwa. Saboda shi bai kwantar da shi cha zai zai kashe shi lokaci ɗaya. To kuma zai iya haifar ma da wata matsali wadda ba a yi tambaya.

Eh, ranakun da nake zuwa kasuwa kuma in ana zuwa makaranta ko in ba a zuwa makaranta. To ya danganta da ranakun da yadda ranakun suka zo. Rana in ina zuwa makaranta, na zuwa makaranta Litinin zuwa Alhamis. To ranar ranakun bana zuwa kasuwa. Kuma rana rana a sa Juma'a Asabar Lahadi ban zuwa kasuwa ban zuwa makaranta to ranakun nake zuwa kasuwa. In kuma ba ba a makaranta to wa'annan ranakun dukansu ba ranar da ban zuwa makaranta. Ba ranar da ban zuwa makaranta. Amma sakamakon yanzu kuma makarantar ta karɓi akwai entrepreneur wanda muke zuwa ranar Asabar da Lahadi. Yanzu a takaice dai ranar Juma'a kaɗai ne nake zuwa kasuwa. In an gama entrepreneur zan dinga zuwa Juma'a Asabar Lahadi. In kuma an yi hutu zan dinga zuwa ko da yaushe kowacce rana zan dinga zuwa. Zan dinga zuwa kowacce rana Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a. Duka wa'annan ranar zan dinga zuwa kasuwa sai dai in ta kama ban da lahiya ko wani daurin aure, wata lallura can da ban to shine zan zanki zuwa amma in dai in dai lahia lahia in dai babu abin da ya hana ni zuwa to ba in dai babu wata lallura wa'annan ranakun Asabar, Lahadi, Litinin, Talata, Laraba dukansu ina zan dinga zuwa makaranta. Amma in ba haka in ba in ba in ana makaranta shine zan dinga zuwa Juma'a Asabar Lahadi amma yanzu dai ina zuwa Juma'a ne. To nan da sati ɗaya ma masu zuwa kahin a fara azumi za mu yi hutu. To wannan lokacin zai kasance ina wannan lokacin zai kasance ina afari ne ban zuwa makaranta to zai kasance koye kasuwa ne zan dinga zuwa. Sakamakon waɗansu za ka ga sakamakon waɗansu za ka ga lokacin zuwa kasuwar su koye koda yaushe ne. Akwai wa'andan da za ka ga yaran shago ne ko kuma wa'andan da za ka ga shagon su ne. Akwai wa'andan da za ka ga yaran shago ne amma shagon mai gidan kawai ya ban masa shi su zasu dinga tsaran shi da kula da shi. Akwai kuma wanda za ka ga yaran shago ne suna tara da ogan. Kamar dai ni ɗin nan ni a wurin a kasuwa daga ni sai oga na mu ne mu ke kasuwa tare. Amma wa'ansu za ka ga kawai jari ne za a zo a zuba ma shago kawai a samo yaron shago a ba shi to a ce gasa nan wurin a zo kai kasuwa in shekara ta yi sai a zo a lissahi. Akwai kuma wanda za ka ga shi jarin shi ne. Ko yana saida rake ne ko wani abu to wannan shi kaga kasuwashshi he yadda ya ga dama. Ba wanda zai sa shi ya yi kuma ba wanda zai iya hana shi saboda ba a kalkashin kowa yake ba. To a wannan lokacin kowa za ka ga wurin shi ya kasance yana da irin yana da jari wanda ze je ya iya kasuwa da kan shi ya zauna da ƙahwahuwan shi saboda cin mutunci. Yawance wa'ansu mutanenmu zakaga da mutum ya fara haɓaka shago sai a zo a kore shi ko kuma da ya yi aure sai a kore shi ko kuma da 'ya'yan mai shagon sun taso sai a kore shi. To wannan abun yana matukar ciwa mutane tuwo a kware a ƙwarya. Za ka ga wa'ansu da su za a nemi dukiya a tara ta a minene to amma da an zo a ƙarshe sai ka ga an ba an samu saɓani wadda be wuce wani abu.